Kana yin kiran bidiyo? Eh ina kiran bidiyo don ina bidiyo kol da wayana da sauran abubuwa da ya kamata in yi.